Assalamu alaikum. Kana shan madara? Eh, gaskiya ina shan madara sosai da sosai. Duk da cewa su madaran nan suna da yawa. Akwai madara ta yogurt sannan kuma da akwai madara ta shan shayi sannan kuma da akwai, uh, madara ta nono shima. To gaskiya, a duk nau'i na madara babu wanda bana sha. Sannan muka koma da zuwa ga kamfaninnika, wanda suke ƙera madara, wanda suke samar da madara ga al'umma. Su ma ina ga babu madarar da zan ce bana sha. Sai dai in ce na fifita wata akan wata. Amma dai na ce bana sha, a'a bana yi. Wanda na fi fifitawa, wanda ba a samusu ɗanɗanon sugar baiyi yawa a cikin su ba don bana son ɗanɗanon sugar sosai da sosai.

Wane irin wasa kake fi so? Gaskiya akwai ɗan tangarɗa ko kuma akwai ɗan matsala wajen tambayan nan. In a ingantacce Hausa ne za mu tambaya wadda ta yi kama da wannan sai da ya ce, wane irin wasa ka fi so ba ka ke fi so ba to. Eh, wasanni sun kasu, kasu da yawa. Akwai wasanni na gargajiya sannan akwai wasanni na zamani. Sannan akwai wasannin da ake amfani da magiji wajen yin su. Wasanni na gargajiya wanda sun haɗa na gargajiya na Hausawa sun haɗa da langa, ah, da sauransu. Langa, tashe da sauransu. Sannan kuma akwai wasanni na zamani wanda shi ne za ka ga kusan, um, ƙarin Turanci, ƙarin Ingilishi ya yi, ya yawaita a cikinsu. Sannan kuma akwai wasanni na magiji kamar yadda na faɗa shi ma hawa-hawa ne. Akwai na abun nan, um, PlayStation, sannan akwai Sega, sannan kuma akwai na Mario to su ma wasannin da sun danganta. To, dangane da ni kuma wanne wasa na fi so a cikin wannan wasannin shi ne, ah, gaskiya na fi son wasa wanda zan motsa jinin jikina su ne wato wasannin gargajiya. Dan zai baka dama ka motsa jikinka ka abun nan ka ga ka jefa tsuntsu biyu da, da dutse ɗaya kamar yake nan. Shi ne, ah, ka yi nishaɗi lokacin da kake wannan wasan na gargajiya. Sannan a lokaci ɗayan dai ka kuma wasa jinin jikinka wanda likitoci su ke ta ba da shawara akan mutane su ringa motsa jikinsu. To ka zo ka yi wasa, ka samu nishaɗi a zuciyarka sannan kuma ka motsa jikinka, ka samu lafiya a jikinka. Sannan ina son wasanni na magiji su kuma wanda su ke masu wasa ƙaƙalwa da akwai lissafi a cikinsu. Ina son irin wannan wasannin saboda me? Kullun zaisa ka ringa tunani wajan hallale duk wata matsala ko kuma wata tan garda.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Tabbas lokacin ruwa ina riƙe lema. Saboda me? Saboda ruwan in ya tashi, kai bama iya riƙe lema ba. Ina yawo da lema sosai a lokacin ruwa. Domin duk lokacin da ruwa zai sauko, ba za zai sauko ne ba tare da an bayyana ma cewa zai sauko ba ko kuma abin da yayi kamada haka. Don haka kawai kuma ko da hadari rima in zai haɗo, to zai iya haɗowa ne a kan ƙanin lokaci. Don haka saboda irin wannan gudun wannan matsaloli, dole ne na ringa tasa nake yawo da lema a lokacin damina. Kuma bugu da ƙari kaina baya son dukan ruwa, bugun ruwa. Sannan ni amfani da lema bama sai iya lokacin ruwa ba har lokacin da ake zafi sosai, ina sa lema domin nayi amfani da ita wajen kare hasken rana don sassauta ma zafin da rana take shi.

Kana cin citta a abinci? Eh gaskiya ina cin citta a abinci. Abinci ko wane iri ne inda an sa mai citta ni nakan iya ci. Sannan ba iya abinci kaɗai ba ma, har shayi ina iya sha da citta. Kuma citta muna ɗaukan ta ma wani lokacin a matsayin ma magani. To da haka ina amfani da citta a dukkanin abin da zan ci da zan sha. Abincin da zan ci ya haɗa da mi da miya, bi ma'ana ina sa citta cikin miya ko kuma dafa-duka ina sa citta cikin dafa-duka. Sannan sha ina yin lemun citta na sha, ina sata shayi na sha, ina sata ina a gurare da yawa, wanda abubuwan da nake sha. Sannan wani lokacin ina ɗaukan ta magani, don me, domin citta tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke, suke wanko maka makogoronka.

Kana riƙe riga aljihu? To wannan tambayar gaskiya ban fahimce ta ba. Barantana na da bada amsa kai tsaye. Amma in har wai na sa aljihu na ne a riga, na sa hannuna kai a aljihu da ɗan ɗaga rigata kaɗan to ina irin wannan haka tabbas ina yi. Idan kuma akasin hakan ne, ba lalle ina yi ba.